Na fi son zama a birni fiye da ƙauye, saboda shi birni akwai opportunities. Amma a ƙauye babu opportunities, babu basic amenities. A birni akwai basic amenities, akwai opportunities, akwai abubuwa da yawa wanda mutum zai yi a yi a cikin birni. Yanzu haka ina zama a cikin birni ne, saboda haka na fi son zaman birni.

Ina gabatar da rahoto sosai. Ina gabatar da report a wajen aiki nine reporting desk officer na unit nawa. Ina, ina, ina gabatar da report na aiki. Monthly report, daily activity report duk inayi.

Gaskiya abun da nake son canza a wurin aiki shine albashinmu. Ina son a ƙara mana albashi a farko kenan. Na biyu ina son a ringa bamu, mu samu standby steady electricity supply. Don wani lokaci haka zamu je aiki, za a dauke wuta, ba wutan lantarki. Haka zamu zauna bamu komai, bamu aikin komai. So gaskiya ina son wannan ya canja. A ringa samun wutan lantarki electricity 24/7 don a samu anyi aiki da dama.

Ni irin yanayin da nafi so shine, zaman mutunci da kowa da kowa. Zaman mutunci, zaman lafiya, ban da hayaniya, ban da faɗa. Kowa ya samu abin da yake so. Kowa ya yi abin da yake so, indai bai zai takura wa ƴan uwansa ba. Ni irin zaman da nake so kenan, zaman lafiya da kowa.

Abun da nake yi don ƙara aiki shine more experience, going for more knowledge, attending seminars, workshop, more exposure. Wannan in na samu more ilimi, a cikin aikin da nake yi, zai sa ni ƙara aiki, zai sa a ringa bani wasu ayuka wanda ba a taɓa bani ba. Kuma domin experience din da na samu a ta wajen su workshop da seminar zai sa in aikata wannan ayuka din.

Gaskiya akwai hayaniya a ko ina. Musamman inda nake ɗinnan akwai hayaniya. Kuma ni bana jin daɗin hayaniya. Bana jin dadin hayaniya. Ni na fi son ko ina zaman lafiya. Ana yin komai peacefully, gently, no any cause for alarm. Bani son hayaniya ko kaɗan honestly.

Ina share gida so ɗaya ne a rana. Gaskiya so ɗaya nake share gida a rana. Idan na tashi kafin in fita aiki, ina share gidana, uh-uh-uh, in gyara gado na in fita to sai can da yamma kuma in dawo. To ka ga in na dawo da yamma babu wani, ba-ba in da zan samu datti, babu wani, eh-eh, tawargaje da abubuwa. So-so ɗaya a rana ne nake share gida. Haka.

Gaskiya ina zuwa aiki lokaci daidai. Ina zuwa aiki lokaci daidai. Karfe takwas ne lokacin resumption namu a aiki. Kuma kullum ina zuwa aiki kafin karfe takwas. Ina zuwa don ina tashi da wuri. Tashiwan da nake yi da wuri shine yake ba ni daman zuwa aiki da wuri akan lokaci. Kullum in zan je aiki dole ina zuwa aiki akan lokaci.

Ina sanya tunatarwa don ayyuka. Idan ayuka sun yi yawa, dole in yi list work list schedule saboda in samu in tunar da in tuna wanda ya kamata in yi akan lokaci. Don kar azo a samu saɓani ko kuma a samu wani irin halin da zan yi disappointing wasu. So ina.

Muryana tana da ƙarfi. Ina iya magana mutane su ji ni ba sai na yi amfani da, ah, microphone ba. Yauwa ina da, ina da murya don na yi aikin koyarwa. I was once a teacher so I have an audible voice. Ina da audible voice. Ina da audible voice. Muryana na da ƙarfi so sai.

A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Sai lokacin da nake son in aika wasu abubuwa ko kuma ina son karɓa. Yanzu na yi wajen kwana biyar ko shida ma ban ma kunna Bluetooth dina ba. Don I don't have anything doing with Bluetooth. So ba kullum nake kunna Bluetooth ba, sai lokacin da aikin Bluetooth ya taso shine zan kunna Bluetooth dina. Amma data kan kullum ina amfani da data ina kunna.

Eh gaskiya a mako ranan biyan albashi ne na tafi min kyau. Ranan biyan albashi shine ranar da na fi so a kowace mako. Yanzu yau ranan ishirin da takwas ga watan daya. Zuwa gobe ko jibi za a biya mu albashi. To ni irin lokacin da ni na fi so kenan. Na fi son lokacin biyan albashi.

A'a bani ƙetare ƙafafuwa na in zanyi zama. Inna zauna bani ƙetare ƙafafuwana. I don't like that sitting posture. I don't cross my legs. Inna zaune insa ƙafafuwana straight, insa ƙafafuwana biyu a ƙasa. Haka nake zama. A cikin ofis, a gida haka nake zama. I don't like crossing legs.

A abokan ciniki kan ina magana da su a cikin, a cikin kwancan hankali da kuma respect. Da respect ni ke magana da abokan ciniki don in samu su yi patronizing dina. Idan suka ce, a suka yi complaint akan abunda na kawo, ina karɓan complain ɗin su, yin treating ɗinsa da kyau, na mi hanyar gyarawa. Babu faɗa da abokan ciniki. Haka ne halina yake.

Ni abincin da nake fi so shine abincin loma wato kaman sakwara. Ina son sakwara, miyan ganye, pounded yam, vegetable soup da kuma amala saboda ni Yoruba ne. Ina son amala da ewedu. Abincin da ni na fi so kenan swallow food is my best food.

Wayana tana daidaita haske da kanta. Ita da kanta tana daidaita haske, don na yi setting dinsa haka. Oppo nake amfani da shi, so ni haskinta ina so, tana regulating haskenta da kanta. It's a very nice phone.

Ina tsarkake gidanmu so uku, so uku nake tsarkake gidanmu. Wani lokaci ina tsarkakewa so biyu amma yawanci so uku nake tsarkake gidanmu.

So ɗaya muke yin taro a mako. A kowane wata so ɗaya muke yin taro. Muna yin taro so ɗaya. A wajen aiki so ɗaya muke yin taro. Mu, mu rubuta riboton taron wa CEO namu a kowane department. So ɗaya muke yin taro a kowane wata. Yauwa.

Abun da nake ci a wurin aiki snacks ne kawai da ruwa. Snacks. Don ina cin abinci a gida kafin in tafi. Wani lokaci kuma ina kai abinci wajen aiki. Amma da rana abun da nake ci a wajen aiki is snacks and soft drink.

Ni gaskiya kayan dakin da na fi so shine television da dish. Wannan yana keeping dina busy. I can stay on it from morning til night in dai akwai wuta. So na fi son television da dish. In samu ina, kallon abubuwan da ke faruwa a duniya ne abun da, abun da ya fi ba ni farin ciki kenan a cikin daki, a cikin kayan daki.

Ni abun sha da nake fi so shine Maltina. Na fi son shan Maltina. Abun da ni na fi so kenan a cikin abun sha. Bayan ruwa ina son Maltina. Eh, abun da nake so kenan.

Gaskiya ban iya yin iyo ba, ban ma san meye iyo ba. Ban iya yin iyo ba, wannan ba layin aikina bane, kuma ban koyi abun da wannan ta shafa ba. So bana iya yin iyo. Eh, a gaskiya kan bana iya yin iyo.

Gaskiya ina son ziyartar UK, United Kingdom. A United Kingdom ɗin ma ina son ziyartar Manchester City ne saboda ni Manchester United football fans ne ni. I like football and I am Man United Football Club fan. So in zan ziyata ko ina, ina son UK ne zan fara zuwa. In je in kalli wasan Manchester United live, in ga playersansu live.

Eh to muna aiki tare da kungiya bisa ga duk abin da ya shafi, abin da ya shafi zamanmu. Eh, kungiya za ka ga daban-daban za su zo su ce, ah, mu biya wannan, mu biya wannan, mu yi wannan. So duk muna, muna aikin tare da su a zaman a cikin zaman lafiya. Babu hayaniya da su saboda komai da mutum zai yi a duniya nan in babu zaman lafiya ba za ci gaba ba. So muna aiki da kungiya zaman lafiya.

Sosai ina kwana a cikin ɗaki. A cikin ɗaki nake kwana. Bani kwana a waje. Ban taɓa kwana a waje ba. Ina da gida na kai na wanda na yi renting so mai zai sa ni kwana a waje? Bani yawon dare, bani aikin dare, so kullum ina kwana cikin ɗaki ne.

Ina tabbatar da ingancin aiki kullum da musamman idan, idan aka bamu aiki mu yi sai na ga cewa eh na gama aikin. Na yi submitting kuma na yi signing duk abun da duk inda zan kai fayil sai na tabbatar cewa na samu wanda ya kamata in ba shi fayil ɗin, in yi recording, in yi signing cewa eh na ba ma wa ne fayil ɗin nan a rana kaza, misalin karfe kaza. Kuma duk lokacin da suka gama aikin zan je in samu fayil ɗin. Ina follow up in samu fayil ɗin in karɓa.

A'a ni bani harsashi lokacin bacci, bani harsashi lokacin bacci. Idan ina bacci ma ba wanda yake san cewa na kusa da ni ma bai san ina bacci ba. Bani harsashi lokacin bacci kuma ba ni son masu harsashi lokacin bacci. Duk wanda muke bacci tare bai taɓa ce mun ina harsashi lokacin bacci ba kuwa wanda ya sa na san cewa ba ni yake nan lokacin bacci.

Sa hannu namu wato signature kenan is normal the way, the way signature is, the way you sign for people. Idan nine na rubuta memo, zan rubuta through my HOD to, zan rubuta through my HOD to the registrar then from my name. Idan na gama memo din sai in zo yin signing, in sa hannu. So za a san cewa wane shi ya yi wannan memo din.

To, wurin aikin mu dai ba laifi, bai yi fadi sosai ba amma it is still manageable. Shi yasa muna da division, akwai, akwai wanda suke database management system kaman ni, akwai kuma wanda suke, um, secretariat. Muna da office, six offices, six offices that is six rooms a secretariat. Dan muna da asalin office namu na database management system a, a Wuse Zone six. Wannan wajen shine wajen da masu aiki asalin masu aiki din suke. Waƴanda suke aikin kullum dole a nan suke. Saboda a wajen ne, ah, CEO namu office ɗinta yake. Saboda haka, so all the head of departments and head of units, su na nan a database management system namu. While other staff that are not that very busy, they are on the other side in the secretariat. So, wajen aikin mu is not that big, but it accommodates at least thirty staff. While the other staff are in the other, ah, parts of, ah, the secretariat.

Ni na fi son sneakers, na fi son sneakers, canvas, simple wear nake fitaso. Ban cika son cover shoe ba. So ni na fi son sneakers, na fi son sneakers da canvas. Dagaske suna, suna mun kyau.

Ina kawo wa gidan mu irin so biyu a cikin wata. Don gidan mu, family house namu baya kusa da inda nake zama yauwa. So bani iya zuwa kullun kullun amma atleast so biyu a wata ina iya kawo wa inje inga iyaye na.

Aikin gidan da nake yi kullum sun haɗa da sharan ɗaki da kuma ɗiban ruwa. Wannan kullum ina yi. Sharan ɗaki, ɗiban ruwa da kuma gyara gadona. Ina yin wannan kullum. Wannan suna aikin gidan da kullum sai na yi.

Ina amfani da wayana kusan kullum, kullum. Ba zan iya kirga sau nawa nake amfani da wayana ba. Tun safe yanzu ina amfani da wayana. Wayana kullum ina amfani da shi. In nayi amfani da shi battery din ya run down sai in sake charging, in ci gaba da amfani da shi. Wani lokaci ma ina, ina charging ina amfani da shi.

A wurin aiki dai muna yi iya kokarin mu ta sadarwa da aiki. Muna iya kokarin mu. Domin gaskiya wani lokaci aiki in ya yi yawa haka zamu ɗan ciccire wa'yanda suke da muhimmanci muyi su mu bar sauran. Don ba za mu iya gama aiki a rana ba, a rana ɗaya ba. Ina aiki ba a gama ta, ba a gama da ita.

Indai ruwa yana zuwa, ina waje ko kuma na tashi daga wurin aiki. Ko zan je wurin aiki, to gaskiya ina guduwa ne. In yi sauri in samu motan da zan shiga da zai kawo ni gida. Ko kuma in yi sauri in samu motan da zai shiga da zai kai ni wajen aiki. Kuma ina rike da lema don in na sauka daga mota din, zan ɗan taka in yi tafiya kafin shiga ofis. To dole in samu leman da zan rufe kaina. Idan ruwa yana zuwa, gaskiya. Ina hanzari in je inda zan je ne.

Dangantakarmu da abokan aiki yana da muhimmanci sosai kuma mutunci ne tsakanin mu da ƴan abokan aikina. Ba mu faɗa ba mu hayaniya. Kowa yana taimakawa juna. Idan yau ba zan je aiki ba, colleague na wanda zai je aiki yau zai rufe ni. He will take my place. He will cover for me. So akwai mutunci da kuma understanding of each other a wajen zuwa aiki.

A aiki gaskiya bani son damuwa ta shiga raina, bani son damuwa ta shiga kaina. Idan ma wani ya ɓata mun rai ko kuma akwai wani damuwa ta wajen aiki, ina ajiye damuwan nan in yi aikina. Bani, bani nuna damuwan a fuska na. Yauwa I keep the problem aside, I face my work and I make sure I deliver. Yauwa bani sa, bani barin damuwa yayi overshadowing abun da nake yi a aiki.

Abun da yake ba mu kwarin gwiwa a aiki da yanzu gaskiya muna encouraging kan mu ne kawai. Hope ne for the better. Abun da yake ba mu kwarin gwiwa kenan. Don gaskiya kuɗin da ake biyan mu a wajen aiki ba yi da wani, ba yi da wani muhimmanci, ba yi da wani ma'ana. Is not reflecting at all. Is not reflecting what we are doing. The salary we are receiving is not reflecting what we are doing. So abun da kawai yake ba mu, ehm, kwarin gwiwa a aiki is just the hope that things will get better. But presently gaskiya we are very, very disappointed. We are just determined that yes with time things will get better. Hope for the future. Abun da yake ba mu kwarin gwiwa kenan confidence at work.

Eh ina son zama kusa da taga don in ringa ganin abun da yake faruwa a waje. Ina son zama kusa da taga ko cikin mota ko cikin bos. Na fi son zama kusa da taga bani son zama a tsakiya. Eh.

To matsaloli dai in sun tashi a wajen aiki dole mu magance su. Muna magance su ne ta hanyar, ta hanyar fasaha, ta hanyar wisdom. Yanda muke magance matsaloli kenan. Na farko dai duk matsalar da ya shafi aikin da muke yi, za mu yi kokarin mu ga cewa eh mun yi rectifying one that is the most priority first shine za mu fara yi before the less uh ones on the line.

Ina iya rera waƙa sosai. Na rera waƙoƙi da yawa lokacin da nake makaranta. Saboda haka ni na iya waƙa, ina iya rera waƙa, sai dai ba ni cikin layin re--, ba ni cikin layin waƙa ne kawai. Amma on my own, na iya rera waƙoƙi, yes.

Ina jurewa barkono me yaji sosai don ina son barkono. Ina son yaji. In abinci babu yaji bani ya ci. In na ci ma don yunwa, gaskiya zan ringa ji kamar in yi amai. Saboda haka ina son abinci me yaji. Ina son barkono me yaji da kyau yawa. Wannan shi yake sa in ci abinci, inji marmarin cin abinci.

Ni gaskiya idanuna yana cikin ci gaba ne, idanuna yana cikin samun sabon aiki, aikin da zai bani kuɗi mai kyau, launin da idanuna suke kenan, ci gaba gaskiya.

Matasan da nake amfani da su sun kai, sun kai hudu, sun kai hudu. Wannan su ne suke karkashi na wanda nake amfani da su. Eh, a wajen aiki matasa hudu nake amfani da su. Hudu ne.

Ina busa tsaki duk lokacin da anyi abun da ya bata min rai. Duk lokacin da na ji ɓacin rai ina busa tsaki, ina tsaki. I used to hiss when I'm angry over something. Yes, ina yi.

Ina kwana a gado ne, a gado na ke kwana bani kwana a ƙasa. Ina da katifa sun kai biyu a ɗakina kuma ina da gado daya. Saboda haka kullum a kan gado nike kwana bani kwana a ƙasa.

A cikin ofis dina nake cin abinci a wurin aiki. Wani lokaci kuma ina zuwa cafeteria cin abinci. Amma duk lokacin da na zo da abinci daga gida, a cikin ofis dina nake cin abinci. Haka na ke yi.

Ba ni amfani da mataimakin murya, da murya na asalin murya na natural voice nawa na ke amfani da shi. Ba ni amfani da mataimakin murya ko wajen aiki, ko wajen magana, ko ta wajen waƙa a church. Ba ni amfani da mataimakin murya.

Na fi amfani da sabulun Fresh Glow, Fresh Glow Turmeric na ke amfani da shi saboda ni fata na yana da haske. Idan ban yi amfani da Fresh Glow Turmeric ba, ina amfani da Idol Papaya. Yauwa sabulu biyu da na ke amfani da su kenan.

Dangantaka na da maƙwabtana zaman lafiya. Babu hayaniya, mutunci, yauwa. Ina shiga ɗakin maƙwabtana, maƙwabtana suna shigan ɗakina. Ina karɓan aron abu a wajensu, suna karɓan aron abu a wajenmu. Ina basu taimakona, suna bani taimakon su, so muna zaman lafiya da maƙwabtana.

Ina duba daftarin kudi sosai. Ina duba daftarin kudi. Don ina duba daftarin kudi yana, yana, yana, yana bani farin ciki. Kamar in yi ta dubawa, kar in daina dubawa, in samu nawa na kai na, shi ya sa nake duba daftarin kudi.

Eh, ina cinma manufar tallace-tallace. Yawanci tallace-tallace akan TV da rediyo ina cin ma-- ina cin manufarsu. Ina son manufar cin manufar tallace-tallace a kota ina.

To, kayaki na dai ba kullum na ke ƙidaya ba, amma, at least sau ɗaya a wata, ina ƙidayan kayaki na, sau ɗaya a wata don na san ni kaɗai na ke amfani da su. Eh duk wanda na ba da aro kuma, ba ni mantuwa, bani mantawa sai na karɓa. Saboda haka sau ɗaya-ɗaya na ke ƙidayan kayaki na.

Ina cajin wayana da daddare. In zan janyi bacci zan, zan sa wayana a caji in janyi bacci. In na tashi da safe nayi amfani da wayan nayi amfani da wayan. In wayan kuma batirin ya je kasa sosai zan sake plugging. Wayana awa biyu yake yi ya cika. Saboda haka sau biyu nake cajin wayana a rana. Idan nayi cajin wayana da misalin irin karfe sha biyu haka zuwa karfe biyu zan yi amfani da shi har karfe goma na dare kafin in sake caji. In na sa a wuta karfe goma nan zan janyi bacci sai gari ya waye zan cire daga caji.

Muna da manufa na wata-wata, ta hanya, ta hanyoyi da yawa, na farko ta sayen kayayyaki a gida. Muna da manufar sayen abubuwa ɗaɗɗaya, wanda bamu da shi a bayan kowane wata zamu sayi wannan. In wannan watan ya ƙare ga abin da zamu siya nan yauwa. Sannan kuma batun abinci, muna da manufar sayen kayayyaki a kowane ƙarshen wata. Sannan kuma a batun ajiye kuɗi, muna manufar asusu, sa kuɗi a asusu a kowane wata. Wannan watan na ƙare ga abin da zamu sa nan. Muna da abubuwa da yawa da muke yi a kowane wata-wata.

Ni irin tufafin da na fi so shine simple wears like jeans and T-shirts, jeans, T-shirts, canvas. Irin simple dressing ne nake so ke nan. Ban cika son corporate dressing, wearing suit and all that. I just prefer simple dressing.

Ina dasa hannu a sakonnin mu. Wani lokaci in oga mu bayan nan aka kama na bu a ofis, ni ne nake on seat. Ina signing mashi, ina signing on his behalf. So ina dasa masa hannu, ina dasa hannu on his behalf. So ina dasa hannu a sakonnin mu a ofis wani lokaci.

Eh ina yanka shawara a wajen aikin mu ta musamman idan babu ogan mu. Don ni ban iya yanka shawara ba amma in oga baya nan, ni ina yanka shawara wa wasu ƴan aiki wanda suke kasa da ni. Nakan raba musu aiki, ga abunda zakuyi nan, ga abunda zakuyi yau. Eh in oga baya nan.

Ni jakan kuɗin da nake amfani da shi shine wallet, pocket wallet. Irin jakan kuɗin da nake amfani da shi kenan, launin muke nan na, na, na jakan kuɗi. Ba ni ya daukan hand bag, hand bag ko kuma waist bag. No, pocket wallet. Da pocket wallet ne ke amfani, nake sa kuɗi ne.

A cikin duk dakunan da ni ke da su a gida, na fi son ɗakin kwanana wajen da gadona yake, wajen da ni ke kwana, ɗakin da na fi so kenan. Na biyu kuma ina son sitting room dina don nan nake hutu, nan nake kallon labarai da wasu abubuwan da ni ke yi.

Ni lamba na mai albarka shine bakwai. Seven, seven is my lucky number. Duk abubuwan da nake son yi, inda ina son abubuwa su mun haske, ina yi so bakwai ne. Da seven nake amfani.

Ina iya dafa abinci sosai. Tun ina secondary school maman mu tana koya mana dafa abinci. Ina dafa abinci, ina tuƙa tuwo, ina dafa doya, ina dafa shinkafa, ina iya dafa miya. Babu abincin da bani iya dafa. Duk abincin da nake ci da nake so ina dafawa. Ina taimakon matana haka yanzu dafa abinci. Duk ran da ta je aiki ba ta dawo da wuri ba, ni na riga ta dawowa ko ban je aiki ba ni nake dafa abinci.

Ni bani nishaɗi, bani komai don nishaɗi. It is against my, it is against my belief. So bani nishaɗi kuma bani komai don nishaɗi. Duk inda naga ana nishaɗi bani, bani haɗa kaina da su. Don ni ba na yi.

Ina kallon waya na kusan kullum. Ba ni iya aiki, ba ni iya zama ba he na kalli waya na. Ba ni minti, minti biyu ban kalli waya na ba. Saboda akwai abubuwa da yawa da na ke yi a kan waya. Akwai abubuwa da yawa da na ke yi a waya. Har wajen aiki ma ina aiki da waya na. A gida ina aiki da waya. So ina abubuwa da yawa a kan waya na. Ba ni minti ɗaya, minti biyu ban kalli waya na ba.

Ina fikicin tufafi sosai. Ina fikicin tufafi, sammakon mu a musamman tufafin da nake zuwa aiki da shi. Dole ya nayi fikicin su. So ina fikicin tufafi na from time to time.

A ne, na fi son tufafin auduga. Na fi son tufafin cotton fiye da silky. Na fi son tufafin cotton saboda nature din shi da kuma quality, qualityn shi. Na fi son tufafin auduga.

To ni ina jagoran mutane dai bisa ga yanda halayensu yake. Ina studying mutane in san yanda zan yi relating da su yauwa. Ni dai na san halina kuma na san kowa ba zai iya bin irin hali nawa ba. Ina son zaman lafiya saboda haka ina son zaman lafiya da kowa. So ina studying mutane ne in san irin yanayin da zan bi da su don a samu a yi zaman lafiya.

Ina sabuntan shirye shiryen kwamfuta sosai. Kwamfuta ina, ina son shirye shiryen su. Ina aiki akan kwamfuta. In ban da kwamfuta ma ba za mu iya aiki a ofis na mu ba. Duk randa muka je aiki ba wuta to gaskiya ranan that day will just be redundant for us. Ba za mu iya aiki ba. Sai da wuta muke aiki kuma duk aikin mu akan kwamfuta muke yi.

Ni gaskiya ba ni son cin abincin titi. Ina-- ni wajenda nake aiki ma muna campaigning against sayadda abinci a titi. Because we are, we are into, we are into, umm, we are into regulating food professionals. So ba mu, ba, ba, ni ba zan iya cin abinci a titi ba, ba ni cin abincin titi. In zan je in ci abinci na kan zuwa restaurant. In zan ci abinci a waje na kan zuwa restaurant in ci abinci. Kuma yanzu ma, ya jima bana cin abinci a restaurant. Abinci kullum in zan ci a gida nake ci. Mata ya kan dafa abinci ya bani in je wajen aiki. Duk ran da bata bani in je wajen aiki ba to ranan ne kawai zan ci abinci a waje.

Ina ajiye kwafin bayaninmu. Duk bayanin da muka yi, ina ajiye kwafi din saboda a samu a yi reviewing a san me aka faɗa daga baya kafin a ci gaba da harkar da ake yi kullum. Dole sai da ajiye kwafin bayaninmu.

Launin da labulen mu suke, gasu nan dai suna da yawa. A cikin ɗaki muna da labule sun kai guda, guda shida. Muna raba, muna partitioning ɗakuna da labule. Muna sa labule a window, muna sa labule a ƙofa.

Furen da ni nake fi so shine wanda kowa suna amfani da shi, wanda bai zai kawo matsala ba idan, idan ina amfani, idan nima ina yi a cikin taron mutane. So ni irin furen da nakefi so kenan. Hakan take irin furen da ni nake fi so kenan.

Ina kammala aiki a lokaci bisa ga aikin da suka zo. Ni a gaskiya ne I'm not lazy. Inda akwai aiki a desk dina, ina sa ina yin ƙoƙari in kammala da wuri. Starting with the most prestigious ones, the most sensitive one down to the one that are less sensitive.

Ina bada barkwanci sosai. Ina iya bada barkwanci. A gida ina bayarwa, a kasuwa ina bayarwa, a makaranta ina bayarwa, a wajen aiki ina bayarwa. Wannan ƙaramin alhaki ne. Ina bayar da barkwanci sosai.

Ba ni da power bank gaskiya. Ba ni da tsaron batiri. Ina so in saya. In na saya gaskiya zan ji dadi. Kuɗi ne kawai ba ni da shi yanzu da na saya. Amma in na saya zan ringa amfani da shi. A takance yanzu ba ni amfani da power bank.

Ni na fison ku zari da safe. Na fison ku zari da safe, ba ni son ku zari da yamma. A gaskiya I prefer it early in the morning. Na kuson ku zari da safe fiye da yamma. Hali na ke nan.

Ni inda abinci ya rage ina ba wa kare ne. Ina da kare, duk abincin da muka ci wanda ya rage wa kare na nake bayarwa. In kare ya ƙici kuma zubarwa muke yi. Abun da nake yi da ragewar abinci ke nan.

Ina son aikin mu sosai kuma ina ingantawa aikin bisa ga yanda aikin yake zuwa a kai a kai. The higher priority first, the most delicate pass irst, yauwa yanda nake inganta aiki kyallafiya.

Wani lokaci ina cije farce na. I use to bite my finger sometimes amma ba kullum ba. Yauwa duk lokacin da bani gida kuma akwai, akwai part na farce na wanda yana bukantan in yanke, gaskiya zan ciza da haƙori ne. Eh amma ina gida ina da nail cutter da nake yanka farce na da shi.

Ina musafaha da mutane amma ba kan kowane magana ba. Yawanci dai akan maganan ƙwallo ne da kuma maganan siyasa ina musafaha da mutane. E, nama wannan ba kullum ba ne dai, sai na samu zama da jama'a nake yi.

Launin da bangoginmu suke sun haɗa da kyautatawa da mutane muhimmancin abubuwan da ya kamata su ringa samu a kan lokaci, a kan lokaci, a kan daidai lokaci su ke nan abin da muke yi.

Jadawalin aikin mu ya haɗa da masu zuwa su yi registan certificate na professional certificate. Yauwa mu ba kasuwanci mu ke yi ba, mu regulatory body ne. So suna zuwa su yi registration, bayan sun yi online sai su zo ofis ɗinmu su zo su karɓa physical certificate. Yanda muke aiki kenan.

Duk lokacin da na sa plain trouser ina sa bel. In na sa jeans ina saka bel. Amma ina da wasu three quarter da nake da su kaman joggers ne, to ba hena sa bel ba. Kuma in na, in na sa, in na sa native bani sa bel. Amma indai nasa plain trouser da jeans koh chinos. Ina saka bel. Kaman yau na saka bel lokacin da zan tafi church. Saboda wandon da na sa. Kusan kullum dai ina sa bel.

To magance kokekoke dai sai a hankali muna binsu a hankali ne. Duk inda abun ya taso to a cikin kwanciyan hankali muke bi mu magance ta. Ba mu bin ta da garaje. A cikin kwancan hankali ne muke bin muke magance kokekoke.

A'a, ba ni sanya tabarau. Ba ba ni son sa tabarau. Ba ni son saka. Duk abubuwan da nake sa jiki, ba ni son sa tabarau. Dan baya mun kyau a jiki in na sa. Shiyasa bani son saka wa. Eh.

Na fi son ruwan ganye. Launin da na fi so kenan ruwan ganye shine launi na. Da ruwan ganye da ja. Ruwan ganye da ja baki kan launin kowa ne, ina sa baki kuma.

Farin launin tawada nake amfani da shi, fari wani lokaci kuma baki. Ina amfani da fari, ina amfani da baki. Waɗannan launin tawadu biyu da nake amfani da su kenan.

Ina kiyaye kalmar sirri sosai da hankali da matukar kauna wanda ya gaya mini kalmar sirri din. Ni mai ajiye sirri ne. Ina ajiye sirri. Kowa zai iya gaya mun abun sirri kuma zan ajiye ba zan, ba zan, ba zan gaya kowa ba. A'a ina, bani cin mutuncin sirri.